Kai, kai, kai, kai, kai, wasan yara nan sun yi yawa. Eh, wasan yara nan sun yi yawa. Titi, domin yanda suka yi wasa, suka fuka tafawa makoko ina. Eh, yanzu me zan yi yanzun? Eh, ya zan yi da rayuwata? Eh zan zan zan share gida zan yi wanki zan zan yi wanke wanke. Eh, Amina, lahana ki zo ki taya ni mu yi, eh, mu yi, mu yi aikin gida. Domin idan mun ƙara, idan mun ƙare aikin gida, zamu, zamu, zamu, zamu, miya ake kiran shi ma? Zamu dafa abinci. Idan mun dafa abinci, eh, zamu je wurin kawu. Ehe, so ki shirya. Amma idan, amma idan mun gama abincin gida, ida idan mun gama gya-, idan mun gama gyaran gida cewa mun gama, ah, abinci, zamu je gurin kawu. So nace in faɗa miki. Eh, ina, eh, ka ina kanin ki. Hawwalu, Hawwalu ka zo nan. A'a, kina sanya agogo a hannu ko ko, eh, kai kana sanya agogon hannu, eh, domin na san jin na gan cewa ba ka sa agogo ba. Idan ba ka sa agogo ba, ka, eh, ka, ka sa, eh, ka je cikin jakanka, ka je ka sa agogonka. Kaji ehe nagode. Eh. Yaya, Amina kin gama, kin gama, eh, aikin, kin gama sharar cikin gida? Ehe, idan kin gama sharan cikin gida sai mu je ka-- ki zo ki same ni a cikin, a cikin, ah, kicin sai, sai mu je, eh, idan, sai ki taya ni a cikin kicin. Idan mun taya ka kama cikin kicin sai mu je gurin kawu. Kin ji? Ehe, na gode. Allah ya miki albarka. Eh, wallahi kina, kina ƙoƙari kuma ina, ina, ina, ina ta faɗa, ina ta faɗa cewa wallahi kina ko-- kina mun ƙoƙari. Eh, da aikin da kike taya ni, aikin da kike taya ni a cikin gidan nan ai ba, ai be, be, be, be, ba, ba karami ba. Na gode. Eh, ehe. Hawwalu, iya ka zo, ka zo, ka zo, ka zo, ka zo. Ka gama, ka, ka, ka, ka gama shiryawa. Idan ka gama shiryawa sai ka zo. Ka ji? Na gode.

Baba ba ka gan abun da Balarabe yake faɗa ba? Wallahi tallahi, idan, idan sanda yayi faɗa maganan ma wallahi na ji haushi, na ji haushi sosai. Cewa me, me ya sa zai ringa faɗa dai-dai zai ringa faɗa, eh magana haka, eh. Me yasa yake yi haka? Wallahi tallahi ba na son abun da yake yi, eh. Mutane, mutane suna yin wahala, suna, suna yin wahala kullum, kullum, kullum rana da daddare kuma ya ringa masu magana haka, hai babu daɗi, eh, ai babu daɗi. Wallahi tallahi ni na, ni, ni, ni na gaji, eh. Ni na gaji da abun da yake yi, eh. Zai sa mutane su zo, su, su, su zo fili su yi aiki, za su yi aiki, za su yi aiki, za su yi aiki cikin, cikin ruwa, za su yi aiki cikin, ci-ci-cikin dare kuma ba zai ba su kuɗin su ba amma idan, idan ma zai ba su kuɗin su, baya ba su kuɗin su, baya ba su kuɗin su yi, yi, yi, ya cika, eh. Bai ba su kuɗin su ya cika mana kuma bai da kyau. Wallahi tallahi bai da kyau. Sai sa na ce Baba na ce wa in, in zo in same ka, ka yi masa magana, ka yi masa magana domin ya daina abun da yake yi. Ya daina yin haka mana, irin haka bai da kyau, eh. Ai wannan irin wannan matanci wulakanci ne. Wulakanci ne mana, ya, za yi mutum, mutane suna aiki kuma bai zai ba su kuɗin su ba. Dan Allah Baba kada ka, kada ka yi, ka yi, ka yi hakuri. Kada ka yi hakuri domin wallahi na yi fushi ne, na yi fushi ne domin magan, magan, maganan ya yi min fushi ne. Dan Allah Baba ka yi hakuri. Eh Baba ina son tambaye ka wannan abu ne. Kana yin ara-shi lokacin barci? Domin na-- Mama ta faɗa mun cewa kana yin ara, ara-arashi lokacin barci. Na ce bari, ya, kada ta damu. Zan, zan kira ta. Zan kira ka, eh. Don idan ni da kai mun haɗu, zan tambaye ka cewa kana yi, idan kana yi ka, ka, ka bari domin bai da kyau. Na ji wasu, na ji wasu sun ce yana da kyau, wasu sun ce bai da kyau, eh. Wasu sun ce bai da kyau amma idan ma yana da kyau, idan ma bai da kyau sai ka bari. Ka, ka, kaɗa ka daina. Eh bai da kyau. Eh Baba don Allah kada ka manta ka yi wa, eh Bashir magana cewa ya zo shagona, ya zo shagona, ya zo ya ɗauka, ya zo ya ɗauka akwatin, akwatin da na siya masa. Ka, ka, ka san cewa yana, yana, yana preparing cewa zai yi aure. Amma eh ƙawata da ta, ya ce mun ƙawata da take siyar da akwati ya zo, ta zo ta, ta, ya, ya zo ya du-- ya nuna maka irin wasu akwatin da yake da shi, eh. So ta kawo shagona so ka kira shi don Allah ka kira. Idan ka je gida don Allah ka ce masa na ce ya zo shagona ya zo ya ɗauka, ya zo ya ɗauka akwatin. Idan ma baya so ni sai in mayar mata domin kada ka, kada ta, ka ringa zanta cewa ko akwatin yana so amma bai so. Ka ji Baba? Bakome na gode. Eh Baba kana shan maganin ka? Domin idan ba ka shan maganin ka ba, ka ringa shan maganin ka ba domin, eh, Dokta ya kira ni ya ce mun in, in, in, in ringa tambayan ka cewa in ringa kula da yadda ka ke shan maganin ka domin yana da very, ya, yi, yana da very important cewa ka ringa ɗaukan wayan ka. Ka san hawan jini, ka san maganan hawan jini. Eh, idan ma kana ɗauka, idan, idan kana shan, eh maganin ka kuma kana sa mun kwanciyar hankali har sai ka gan cewa za ka ji sauki, eh za ka ji sauki. Okay Baba sai anjima ni zan, zan kira ka daga baya kuma ka gaishe mun da Mama, oh. Ka gaishe mun da Mama idan ka ga Mama ka gaishe mun da ita. Okay Baba na gode.

Kan nuwata zo mana. Eh, don Allah ina so in tambaye ki ne. Ehh na na ehh ina jin dadi cewa kin samu aiki domin aikin da kika samu yanzu, zaki ri iya taimakawa kanki, ki taimakawa ɗan'uwanki kike taimakawa mama, maman ki da baban ki. Amma don Allah ina so in tambaye ki, domin yana very, ya, ya yi very important domin kaga, na san cewa aikin na farko kike nan. Eh, aikin na farko kike nan kuma ba ki san, ba ki san abubuwan da yake faruwa a gurin aiki. Amma ina so in tambaye ka ne, eh ina son tambaye ki ne. Yaya dangan tat tar, dan karku da abokan aiki. Domin wasu, eh wasu abokan aiki suna da kyau amma wasu abokan aiki ba su da kyau ha. Wallahi talahi ba su da kyau. Ya fa, ya, ya, ya faɗi, ya, ya, ya faɗi, ya, i, i, i, ya faɗi ko, ko ki faɗa. Za su ringa, za su ringa, za su ringa nema fa wallahi. Za su yi pretending cewa suna son, suna son ki amma, eh, eh, ba ki, ba ki san abin da yake a ransu ba. Shiyasa na ce in faɗa miki cewa don Allah, don Allah ki kula. Idan ma sun ki gan cewa ana yin mun, eh munafunci, kada su, kada ki, kada ki yi joining ɗinsu fa. Kada kiyi joining dinsu suyi munafunci, kuyi mna funci tare fa domin munafunci da kuke yi maganan da kika yi shi zasu kai gaba ba za su faɗa wayanda su suka yi ba. Ehen kuma zasu sa ki, zasu saki a problem So don Allah ina so in faɗa miki, gurin aikinki, aiki kikazo, kika je kiyi a can. Ba wai munafunci ba. Ba wai ku, ba wai ku, ku yi, ku, ku, ku yi gada ɗin kanku ba. Ku ringa faɗan magana, maganganun mutane ba. A'a, aikin da haka baki ki yi. Idan ba ki da aiki kawai ki, ki ki dauke wayarki. Ki ringa dandana wayanki. Idan ma sun kai ki, kin gan wayanda suke, kike son, ki, ki, suke son ki yi mun, su yi munafunci da ke, ki ɗauka kanki. Ki je ki ce musu ah, za su, za ki, za ki, za ki shiga ban aya. Idan sun, idan sun gan suna musu haka, eh, idan kin san suna musu haka, ba za su zo wurinki ba su yi munafunci ba domin kuma za su, za su faɗa wa kansu cewa ah, ki bari ta. Ba, ba, ba, ba mutuminmu ba ne. Ehen is better su fada cewa ke ba mutun narsu bace dan su ce, dan su kai ki gaba. Su ce ke, ke kike yi munafunci da su. Ke, ke kike yi, ke ki, ke kike da, kike dal. Mutane za su yi target din ki. Mana fuƙa ne. Kuma kin san cewa, eh, suna, suna, suna da, suna abu, wanda sunansa ya ɓace. It's not easy to, to repair it. So please, eh, please so please abin da ke, kika yi je kiyi a makaranta. Shi zaki rinka fesin. Ah kin ji? Kin ji? Kin ji? Kin ji? Ehe, advice ɗin da ni zan ba ki ke nan. Banda wani advice ɗin da zan ba ki. Ehe, Allah ya taimaka miki. Allah ya taimaka miki o. Allah ya taimaka miki. Allah ya taimaka miki. Nan da nan zan ce in, in, in tambaye ki ke nan. Domin ni na san cewa you are new and, and, a, a gurin aikin. Ehe.

Eh, dan Allah, awal. Ina son tambaye ka ne ka na iya yin iyo? Wallahi ta layhi, ina ta nema wanda zai taya ni. Wallahi, ina son in yi wa ɗa na ne. Ina ta nema. Dan Allah, ko idan ba kai ba ne, ka san wanda yake iya. Idan ka san wanda yake iya, dan Allah, ka kawo mun shi. Ina neman shi. Eh, dan Allah, awalu. Ina son ma in tambaye ka. Eh, maganan da muka yi ta baya. Maganan da muka yi ta baya na wanda zaka kawo mun, da ka ce mun zaka samo mun yarinyar da za ta dinga zuwa ta ringa taya ni a gida, ka samo mun. Kokuma ka manta ne. Eh, na san cewa ka manta, shi ya sa maganan ma ya zo mun a rai ne yau. Shi ya sa na ce in tambaye ka. Dan Allah dan Annabi, idan ba ka tina ba, dan Allah, ina son roƙen ka. Eh, ka samo mun. Wallahi, aikin is not easy only on me. Wallahi, ina needing ɗin taimako. Ina needing ɗin taimako. Dan Allah, ka duba mun. Ka nemo mun wanda yarinya, ban ce ka samo mun yarinya ƙarama ba ko babba mutum. Ba na son babba mutum. Kawai ina son yarinya of a middle age, eh eh, da za ta dinga zuwa ta ringa taya ni a gida. Dan Allah, ina son, ina needing ɗin ta. Eh, ƙawata ta kira ni jiya cewa ka zo, cewa abin da ka kira ta ka tambaye ta cewa is available now. So maybe in ka iya samun lokaci, ka je ka same ta. Sai ka ta yi introduction, ta yi introduction din abin da kai da ita da mai aikin da wanda yake da ogan aikin. Eh eh, sai ku yi ta yi introducing ɗin ka. Amma dan Allah, ina son tambaye ka, ina son roƙe ka. Idan ka tafi, dan Allah, dan annabi kada ka ɓata mun suna. Ka san influence ina ne, ka yi amfani da shi. Eh eh, idan ni mutumin banza ce a wurin ta, ba za ta iya yi maka wani abu ba pa. Dan Allah, abin da nake son roƙe ka ke nan. Dan Allah, ka yi haƙuri. Idan sun ba ka contract, ka yi abin da su ke son su yi maka. Ka yi aikinsu da kyau. Idan ma ba za ka samu kosisi a kai ba, ka yi aikinsu da kyau. Idan ka yi aikinsu da kyau, za su iya introducing wani abu, wani aiki daga gare ka. Eh eh. Amma idan ka yi aikinsu lallaci lallaci lallaci, ka san kai ka ɓata sunan ka, ka ɓata mun suna. Kuma ba za su iya ba ka, ba za su iya introducing wani da kai ba. Dan Allah, kada ka ɓata mun suna. Dan Allah, ina roƙon ka. Idan ka ɓata mun suna, wallahi ta layhi, zan zazzage maka. Zan zazzage maka balai eh eh. Domin ni ba na son cuta. Ka san ni ba na son cuta. Eh eh. Idan kana son ka cuce ni, ni ma zan nuna maka cewa, eh eh, ni ba ƙaramin mutum ba ne. So, ba komai. Ka kira ta. Idan ka kira ta, za ta kira ni, za ta faɗa mun. So Allah ya taimaka maka. Allah kuma yataimaka maka kayi aikinsu dalla dalla. Amma kada ka manta. Dan Allah, ina needing ɗin yarinya da za ta ringa zuwa ta zo ta taya ni aiki. Kuma ina needin ɗin wanda yake yin iyo. Eh eh, ka zo. Dan Allah, idan ka samu mutumin, ka kira ni, ka faɗa mun. Ka ji? Na gode.

So nawa kake duba sakonni a gurin aiki? Eh, domin kai na san ka, kai da waya, kai da waya. Idan kana riƙe da waya, ba ka son ka, ba ka son ka yi dropping ɗin wayan. Eh, ina tambayan ka. So nawa kake duba sakonni a waya? Ka san cewa aikin ka ne. Ka ringa duba saƙo. Idan, idan mai gida yake yana da saƙo, sai ka yi deliver ɗin shi cewa mai gida ka yana da saƙo. Eh, so ka ringa duba wayan ka ko, ko laptop ɗin ka, ko email ɗin ka. Ka ringa dubawa dalla dalla dalla dalla. Eh, file ɗin da na, na ba da abaka jiya, ka yi treating ɗin file ɗin. File ɗin yana is very important mana. Me yasa kake haka? Eh, me yasa kake haka mana? Ka, ka, ka daina abin da kake yi yanzu tun da, tun da ba, ba, ba, ba, ba, ba, eh, saƙo bai shigo ba. Eh, tun da ba saƙo bai shigo ba. Ka, ka, ka duba, ka yi min treating ɗin file ɗin da an ba ka. Ka zo ka yi submitting ɗin shi a ofis, a ofis ina, ina jiran ka. Eh, ba ka san cewa file ɗin ne muke son mu yi, muke son mu je mu, mu yi dropping a wurin da muke neman proposal ba. Baka san cewa file ɗin, ka duba file ɗin sosai. Sai kazo ka aje mun uhm eh, ka je idan ka gama, idan ka gama da abin da na ce maka ka yi, ka je wurin HR. Zai ba ka, eh, kuɗi. Zai ba ka kuɗi. So kai da assistant ɗin ka, za su, za ku je, za ku je kasuwa. Ku je ku siyo abin da muke needing a ofis ina. Eh, za ku je ku eh, kuma ka duba, kuma ka duba store. Idan muna da abun, abun, idan muna da shi a store, eh, ka duba wanda muke da shi da wanda muke da shi da wanda muke da shi. Sai ka, ka siya abin da, eh, muke, muke rasawa. Eh, kuma kada ka, kada ka manta ka siya toilet equipment. Sai ka ba wa masu goge ofis, cleaner. Eh, sai ka ba su. Eh, domin su ma sun zo sun same ni a tun jiya. Sun faɗa min cewa sabulan da suke amfani da shi da air freshener da suke amfani da shi ya ƙare. Eh, ko ya ƙare ko ya kusan ƙarewa ne bai, ban tuna ba, amma sai ka je. Amma yanzu ka zauna a kan desk ɗin ka. Ka yi mun treating ɗin file. Idan ka yi mun treating ɗin file, eh, idan ka yi treating ɗin file ɗin, idan ka duba, idan ka gan cewa okay ba wani error, ba wani mistake, eh, sai ka zo ka je ka, ka je ka samu manager ya ba ka kuɗi. Sai kai da, eh, me taimakonka ku je kasuwa ku siyo abin da muke, nake, muke, muke needing a kan wurin, a gurin aikin nan. Kuma kada ka manta ka je ka sami cleaner. Eh, cleaner ya faɗa maka abin yake so, abinda yake nuhi. Eh domin bana son inji cewa gobe wani yazo ya same ni cewa eh babu wannan. Babu wannan zanyi fushi dakai ba domin, domin kai na sa ka yi aikin. Eh, ba wani ba. So ka je ka samu, ka je ka same shi idan ka gama aikin da kake da shi. Na gode.

Malam Sule ina wuni? Ohhh ya kuke, ya aiki, ya iyali. Ah don Allah, ah yaya kuke aiki tare da gunjiya? Domin ina so in tambaye ku ne ba. Ehe domin a a, ehhh abun da kuke, eh wurin da kuke ginawa kaman na, na gan kamar ba eh ba be-be-be eh be daidai, ba a daidaita shi. A a ba, a ba. Wasu wa-wayanne eh wasu ne, wayanne ne kuke hadawa? A a domin a no kuna, kuna haɗa ƙasa, ana haɗa ƙasa da eh abubuwa domin eh is not right. A ba, a ba, eh don Allah, don annabi ku-kuyi-kuyi-kuyi eh ku-ku-ku-kuyi ku-ku gyara aikin ku. Eh Malam Sule don Allah ina so in tambaye ka, ah ƙasan da aka kawo jiya da shekaran jiya an yi amfani da shi? Kuma simintin da aka yi am, eh aka kawo an yi amfani da shi ko ina aka ajiye shi? Ina aka ajiye shi? An daidaita shi? Ehe abun da eh abu na farko da na kira ka ke nan. Kuma na biyu abun da na kira ka na biyu, za ka je wurin mama ka faɗa mata cewa kuɗin da na ba ta ta-ta kawo maka ka ajiye kuɗin. Ehe domin idan, eh idan lokacin, idan lokaci ya yi eh ƙarfa so zan, zan tambaye, zan faɗa maka in da raka account in da raka biya. Idan ba ka, idan ba ka sa musu ido kawai za su rinƙa yin abun da suke yi ne. Eh don Allah, don annabi ka-ka-ka-ka-ka sa musu ido. Kuma kada ka manta ka je, ka je gida ka anshi, ka-ka-ka anshi kuɗin da na-na faɗa maka cewa ka anso gurin mama. Kuma ka faɗa wa matan ka, matan ka-ka tazo wurina ka ansa kuɗin, ka ansa kuɗin eh ka ansa abun, abun da aka kawo mata. Okay na gode.

Baran kunna wayata. Ehe, Sadiya kin tuna? Ah, sati mai zuwa ne, uh, ranar haihuwan, eh, Mardiya fa? Eh, ko kin manta ne? Idan kin manta yanzu, yanzu, yanzu in tuna, in tuna da ke fa, domin kin san cewa za mu tafi. Kuma idan muka tafi ko kin cinci, kin san cewa ra-ra mu kai mata kyauta. Wane irin kyauta ke kike son bayarwa? Eh, wane irin kyauta ke kike son bayarwa? Domin idan mun je ka san, kin san idan mun je ba ra mu, ba ra mu je, eh, zallan annoba. Zai yi, eh, zai yi, eh, yana da kyau mu siya mata kyauta. Kuma idan muka siya maka kyauta, eh, ka-kin san ra ta, kin san ra ta ji daɗi. Kuma ni da ke za mu je kasuwa. Idan mun je kasuwa sai mu siya mata kyautan. Ko me kike, ko me kike son, eh, ko me kike tsammani. Domin idan mun je, idan mun je kasuwan zan siya wa yara na kaya ma. Kuma domin kaya ɗin yara na ma suna need ɗin kaya. Kuma, eh, zan siya wa, eh, Mardiya. Zan siya mata, eh, ko, ai, kayan, kayan yara ce. Kayan yara zan, zan siya, zan siya mata. Ko, ko me kike, ko me kike so. Amma ke irin wane, irin wane kyauta ke kike son bayarwa? Domin ni ban san ma irin kyautan da zan ba ta ba. Amma idan mun je kasuwa, idan na ga waɗanda masu kyau zan, zan, zan, zan ɗauka mata. Zan ɗauka mata. Ko me, ko me kike tsammani, eh? Ehe, eh, ƴata, ƴata, ki zo, ki zo. Ƴata, mama, mama, come, ki zo, ki zo. Eh, kin ga ƴata? Eh, kin ga ƴata? Kin ga ƴata? Tana, tana wasan ta. Ita ba, ba, ba, ba ruwan ta da ko ma, ba ruwan ta da kowa, eh? Mama, mama, come, come let's play. Eh, ki zo muyi wasa. Ki zo muyi wasa. Eya ki zo. Eh, kina son kiyi wasan ki a can? Eh, ehen, kada kiyi wasa, kada kiyi wasa, kada kiyi wasa da ƙasafa. Kuma kada ki, kada ki, ki ji ciwo. Eh, ab ein. Ɗan auta. Dan Allah ka zo. Ka zo in roƙe, eh, in roƙe ka. Eh, wani abu. Dan Allah. Zaka-- zan ba ka kuɗi yanzu, za ka je mun shagon da yake, eh, da yake karkashin, da yake karshen layin, eh, layinmu ina. Supermarket ɗin da yake can. Ehe. Dan Allah zan, zan roƙe ka wani abu. Za ka siya mun toothpaste da brush. Domin waɗanda nake da shi ina son in canza. Kuma toothpaste ɗinmu ya, ya ƙare. Ka je-- awwn. Sadauki. Me, me kake yi a can? Me kake yi? Kana wasa da ruwa. Yana da kyau. Ya za kayi ka ringa wasa da ruwa? Ha! Yaran nan, yaran nan, yaran nan. Kuma washing machine ɗinmu ya lalace ba. Eh, washing machine ɗinmu ya lalace. Yanzu, yanzu ni nake da, ni nake wanke. Jiya, jiya na faɗa wa babansu cewa ni ba zan iya wanke ba. Cewa idan ya siya washing machine sabo ko kuma ya ka, ya- Yara. Kin san yara. Yara su basa yi, ba, ba, ba, babu ruwan su. Ba, basa son su san yanda, yanda kai kake yi. Eh, kawai za su ringa yin, za su ringa behaving anyhow. Allah ya shirya su. Wallahi tallahi Allah ya shirya su. Eh, Allah ya shirya ku yaran nan. "She's so adorable." So, eh, zan, zan, zan kira ki ranar da zamu je kasuwa, kin ji?

Baba ina wuni? Eh Mama fa, Mama ina wuni? Eh Yaya, ya, ya Awalu, Awalu fa, eh dan Allah ina son in ga kowa, dan Allah ina son in ga kowa da kowa. Dan Allah ku taru domin anyi, anyi turo ne daga gurin aikina ne. Kun san cewa ina aiki tare da gwamnati ne. Kuma a de aka, aka, aka bamu wani assignment cewa mu, mu je gida mu tambayi ɗan uwan mu. Amma dan Allah ina son in tambaye ku, dan Allah, dan annabi ku, ku faɗa min gaskiya. Ah Sadiya fa, Sadiya dan Allah ki fito. Eh ina kowa da kowa, dan Allah ina son kowa da kowa su taru a nan parlour din. Ku kwantar da hankalinku ba wani abin tsoro ba ne. Kawai ku kwantar da hankalinku. Eh Baba dan Allah ina son in tambaye ka ne. Eh daga ka na fin, ka na son awon mataka-- eh matakala ko lift domin an tambaye mu ne. Mama kai fa, Sadiya, Awalu, kai fa, eh dan Allah, dan annabi ina son kowa da kowa ya, ya, ya, ya ansa, eh ya ansa min dan Allah domin in san abin da zan rubuta ko eh eh ko a a. Ehe dan Allah Baba kai fa, ka na son awon matala ko lift? Mama ke fa, eh eh, eh, a a, eh ban gan, ban gan Maman Awalu ba. Ba-- Maman Awalu dan Allah mana ku, ku duka ku fito. Ina needing dinku eh dan Allah kai bakason matsala ko need eh menene domin na, kan cewa na tuna sanda muka je ShopRite ranan nan, eh Mama ta ce min tana tsoron awon matala, eh Mama ta ce min tana tsoron hawon lift. Ko za'a dauke wuta ko baza'a daukeba amma Baba ya ce ba ya tsoro. Ehe Baba ka, ka tuna, ay ka tuna eh eh. Eh Mama ke fa na san cewa ke eh matakala za ki ce amma kin san ƙafan ki yana ciwo, kin san ƙafan ki yana ciwo, kin san kina da ciwon ƙafa. So ni a raina ni zan, ni zan ce, ce Mama kai, ke lift ya, ya, ya fi ki. Amma Baba kai san Baba shi zai iya hawon lift, shi zai, zai iya hawon matakala amma ke lift ne domin ciwon ƙafan da kike da shi. Amma Sadiya da Awalu shi za su iya, su za su iya hawon kowanne da ke so, kowanne suke so. Ehe kowanne suke so su, ko matakalan ko lift ne za su yi. Amma ni sanda na fa-- sanda aka faɗa min, sanda aka tambaye ni, na ce babu wanda beyi ba. Idan matakalan ne, idan lift din ne, babu wanda beyi ba. Ehe akwai, akwai in fact, eh na tambayi ƙawata, eh, eh ƙawata kai, kai kin tuna ta Munira? Eh na tambayi Munira. Munira ma ta, ta ce mun, ya ita lift ne. Kai kin san cewa ita wannan tana son, tana, tana like cewa ta riga, ta riga show, eh ta riga show cewa ni ce, ni ce, ni ke nan, ni ke nan. Ehe wannan matakala ta ce, eh wannan lift ta ce. Ta ce matakala cewa kamar an yi, kan tana yin exercise ne cewa ƙafan ta yana ciwo idan ta hau matakala. Amma ke Mama lift ne, eh Baba matakala ko lift ne. Ku eh kai Awalu, Awalu matakala ko lift ne amma yara, yara zanyi prefairing cewa yara su shiga lift ba domin kinsan yara zasuyi saurin gajiya. Akwai gajiya a, a hau matakala amma lift, lift one time ka kai wurin da ka, za ka. So yanzu zan koma, eh zan koma gurin aiki gobe in yi, in ba su review ina. Na gode kowa da kowa. Eh kowa da kowa na gode da na kira ku da kuka amsa mu, na gode.

Ƙawata don Allah, don annabi ina so in roƙe ki wani abu. Don Allah, ƴata ba ta da lafiya yau da safe kuma ina son-- ina, ina needin ɗan kuɗi. Don Allah idan kina da ko wani abu, ko wani abu ko dubu ɗaya ko dubu biyu ko ma ɗari biyar ma zan ansana a hannuki. Don Allah ki ara mun ko ki bani ne ko ki ara mun don Allah ki ara mun. Don Allah ina needin ɗan kuɗi. Ahhh kuma ina son faɗa, ina son in tambaye ki ciwon da kika ji ranan nan ya tafi? Ciwon ki ya tafi? Idan bai tafi ba ko, eh akwai-- ina, ina da waniiiii, ina da wani magani, ina da wani magani a gida. Idan kin, idan kin raba a guran mts don, don All- eh, eh don sakamakon Allah zai tafi. Eh zai tafi. Idan kin raba, idan kin raba maganin a gurin ciwon zai tafi. Kee ya kike, ya, ya kike, ya kike, ya kike sa powder a, a, a bakin ki? Ehh? Kina sa ba-- eh powder a ba-a bakin ki kuma kina sa, ki-kina sawa a bakin ki, eh. Yariya ceni, ya cike ki. Kin sa wa ke ke, kin sa wa ke ke, kin sa wa ke ka ke, kin sa wa kike eh wakike look like, eh. You look like a ghost, eh. Mts wainan yaran, wainan yaran, wainan yaran. Don Allah, ƙawata don Allah ki yi haƙuri, ki yi haƙuri ƴata ce, ce da take nan ne take, take, take sa powder duk, take, take sa powder duk, duk, duk a bakin ta, eh. Ta sa shi duk a kan ta. Eh don Allah eh, batun da muke faɗa, eh faɗa. Eh don Allah wani irin jaka kake ke, kake kaiwa makaranta domin eh na, na, eh domin na duba, na duba jak ɗin inda muka yi, ɗin inda muke ajiye jaka. Na gan cewa jakanki, eh jakanki bai nan. Kuma wan-wanda yake, wanda kike kaiwa makaranta duk yana nan. Amma wanda, wanda na ji, wanda, wanda na siya mi, wa-wanda na siyar miki, na, na siya miki baya nan. Yaran nan eh, yaran nan ƙawata oh it is well. Yaran nan eh. Don Allah kada ki manta. Don Allah abin da na roƙe ki don Allah ki, ki, ki don Allah idan kina da shi ki bani. Don Allah ki ara mun. Wallahi ko dubu ɗaya ko dubu biyu ne. Domin kuɗi ta yi yawa hannuna wallahi talahi ba, ba kuɗi a hannuna, eh kuma wallahi yana min ciwo idan na tuna. Domin zan siya magani, zan, zan siya, zan, zan siya maganin eh malaria wa ƴata mts kai. Don Allah eh zan turo miki, zan tura miki da account number ina. Idan Allah abin da, abin da kike da ƙarfi, abin da ki s-kika san cewa kike da ƙarfi don Allah ki ta-ki, ki ara mun. Idan magara ki ara mun ne, idan raki bani ne don Allah ki bani, eh. Zan yi appreciate it ɗin shi. Oh, eh he, yeah. Me, me, me, me ruwan ki, mene ruwan ki? Ina wa magana, ina wa, ina wa, ina wa, ina wa, em emmmhhh. Ina wa mutum magana kina ki, ki, kina interrupting. Me, me ke, me ke, me, me ke janyo, janyo eh irin haka tsakaninna da ke? Wannan, wannan abu, wannan, wannan-- zan, zan ƙawata don Allah, don annabi ki yi haƙuri. Eh ƴata ne take nan take interrupting ina. Amma zan, zan yi miki magana a baya. Don Allah ki tura mun, don Allah ki tura mun. Zan tura miki OPA na cewa don Allah ki tura mun ko wani abu ne. I will really appreciate it. Eh na gode.

Ah, ke, eh, yariya. Ki zo, ki zo, ki zo, eh, wani hairstyle ne aka kira mu a makaranta. Ki zo in, in, in yi, in yi gashin ki, in yi gashin ki domin gobe ba ran samu dama ba, ba ran samu daman, daman, eh, yin kitso ba. Yau zan yi kitso. A a, a a, me, a a, wa ye, me, me ne kan ki yayi datti haka? A a, gashin ki yana yi, gashin ki duk yayi datti. A a. Hey, eh, ina ƙanin ki? Ina ƙanin ki? Oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya. Eh, ki, ki je ki kira mun ƙanin ki. Yanzu, yanzu, yanzu nan, yanzu nan ina son, ina son ganin shi. Hey, under my roof. Hey, eh, bari, kai, ka zo. Musa, bari ka, bari ka ga gashin ka. Hey, wannan dandruff ne ko ƙwarƙwata? Yaya kuke kula da gashin ki, gashin ki, gashin ka idan, idan, idan ka je makaranta? Ku, ku biyu, kai, kai da, kai da, eh, ƙaraye yayanka, yaya kuke kula da gashin ku? Gashin ku yayi datti mana. Oya, oya, oya, oya, oya, oya. Ina abin da, ina, ina shampoo da conditioner. Oya, oya, oya, oya. Oya, oya. Mu je bakin, mu je bakin, mu je bakin rijiyar. In wanke, in wanke ku, in wanke muku. A a, gashin ku yayi datti, yayi datti. Hey, eh. Allah ka taimaka mun, ka taimaka mun don Allah. Eh, ina roƙon ka, ka taimaka mun. Eh, zan tafi gurin aiki daga safe zuwa da rana. Eh, babansu ne yake gida da ki zauna sosai kada, kada, kada ki bari in ci, in ci, in ci cincin baban ku yanzu. A a, yaya kuke kula da gashin ku? Eh, idan ma, idan, idan, idan, idan ba na nan, ke, ke gandiya kaman haka ba za ki, ba za ki iya kula, kula da gashin, gashin ƙanin ki ba? Eh, ba za ki iya kula da ƙanin ki ba? Eh, duk nauyin kun bari, kun bar mun. Zan tafi kasuwa gobe da safe, gobe, safe zuwa da daddare. Eh, idan ba na dawo daga dare, so idan ban kira ka ba, idan ban kira ki ce wa ki zo ki, ki yi kitso ba, eh, haka ki so abin da, abin da kike yawo da shi a kai ki nan? Eh, okay idan sanda, sanda kika gan cewa kanki yayi haka, me yasa ba za ki zuwa ki zo ki same mun ba? Eh, idan kin zo kin same ni, ai ni zan, zan, zan yi, zan yi find a ɗin solution. A a, ooo, ah, o wallahi tallahi baban ku, wallahi tallahi baban ku yayi mu kai, kai, kai, kai, kai, kai. Allah ka wadara mun, Allah ka wadara mun. Eh, Allah ka wadara mun. Ya za yi da, ya, ya zan yi da rayuwa ta? Eh, Allah na na roƙe ka a kan yaran nan. Ka kula mun da su. Eh, ka kula mun da su. Ka kula mun da yara na. Eh, ah, ooo. Oya ku, bari mu bar magana, bari mu bar magana. Bari mun ku, bari, bari mun wanke kan ku. Eh, bari mun wanke kan ku, bari mu bar magana. Eh, bari mu bar magana. Ah.

Khalifa, zo nan. Ina so in tambaye ka wani abu. Kuma I need an honest answer from you. Wane aikin gida kake yi kullum? Domin abinda yasa na tambayeka kullun kullun akan waya kake. Tun daga safe zuwa da rana zuwa da daddare akan waya kake. Idan ba ka yi, idan, idan ba ka, idan ba ka shuffling in-in-internet, game, game, game. Idan ma ba ka gan game ba, ƙwallon ƙafa. Babu aikin da kake yi. Waye ne mai aikin ka anan. Baban babanka ya ajiye maka mai aiki. Kawai abin da ka sani kullum kullum daga rayuwanka shine cewa au, i-i-ina abinci na, ina abinci na. Mama ina jin yunwa, mama ina jin yunwa. Ku-ku-komai ba ka, ba ka son ka-ka-ka taba a gidan nan, eh? Wallahi tallahi ka san, ka san ina ru-, ka san ina kai ƙaran ka gurin babanka. Babanka bai yi maka wani abu. Wurin malaminka, malamanka a Islamiyya zan je, zan je in faɗa musu. Idan na faɗa musu, eh eh, na san wa'inna, wa'inna za su, za su ba ka punishment mai kyau. Aa miyasa kake yin haka, idan ma baka yi shara ba ai sai ka taya da wanke mota. Mota yana nan yanzu a-a-a-a waje. Mo-mo-mot-mo-mota ba a wanke yake ba, eh? Eh, in fact ya-- in fact, eh, ah, oh, in fact ɗakin ka yana nan. Datti shekarar jiya na-na-na shiga ɗakin ka. Na gan abin eh-eh-eh, na gan kwanakin eh plate ɗin da ka yi amfani da shi na rana biyu yana ɗakin ka. Kai ƙazami ne papa. Kai wallahi tallahi kai ƙazami ne. Ah ah. Domin babanka ya siya maka waya, ya siya maka PS5. So, ba ka da wani abu, ab-wani abu ko? Ba ka da wani abu? Ha! Idan ma, idan ma zan je, zan je in tambayi malamanka cewa yaya, yaya ake yi, yaya kake yi suna siki-siki, suna passing ɗinka. Domin, domin, domin kawai ni na ji, kawai ni yanzu ina tsammani cewa ko kamar donation ɗin da baban, ba-babanka yana ba su, shi ya sa idan ma ka yi fail ba sa, ba sa son, ba sa son ba-ba-bara su, ba-bara su, ba-bara su ba ka fail ba. Because it's obvious, eh? Tun daga rana, tun daga safe zuwa rana zuwa da daddare waya idan ba ka da abu, ba ka da abu, kwallo. You are not serious with your life oh, eh? You shene, you shene kake son ka yi serious eh? You shene kake son ka yi serious. Ah, oh nagaji wallahi tallahi nagaji, eh? Kuma ba wai, ba wai bana ba-- wai ba wai bana correcting ɗin yaron nan ba amma babansa zai ce ki bar min shi, ki bar min shi ɗana ne, ɗana ne. Ki bar min shi, ki bar min shi. Ai gashi nan, gashi nan, eh? Wanda yake cewa ki bar min shi, ki bar min shi ɗana ne, ɗana ne yanzu, eh, idan, idan an ce bai da kyau zai ce kaje wurin maman, kaje wurin mamanka, eh? Amma ni yanzu baran iya ce kaje wurin babanka ba. Ah, wallahi tallahi Allah zai shirya ka. Allah zai shirya ka. Wallahi ab-abinda kawai zan faɗa ke nan, zan ringa yi, zan ringa taya ka daga da aduwa. Allah zai shirya ka, eh? Ah, oh.